Ina iya kunna wuta sosai ma kuwa musamman idan da akwai lighter a hannu yafi sauƙi wajen kunna domin ita ashana kunga sai an ɗauko ta an zaro ta daga cikin gidanta za kaita ƙyasta wa wataƙila ma ka samu, wataƙila ka samu ita ashanar ta jiƙe ko kuma ta yi weak wajen friction ɗinta da dai sauran su. To amma idan da lighter ne kana ɗauko ta in dai da akwai gas ɗinta a jiki kana ƙyasa ta shikenan zata kama ba tare da wata matsala ba. Amma ashana tana bada matsala so tari wajen amfani da ita. Amma dai lighter tafi sauri. Saboda haka wuta ina iya kunna ta da ko wanne lokaci ko da daddare ne ko da rana ne ko da safe ko da yamma ko da maraice ko wane lokaci nakan iya kunna wuta a kuma yanayi na yadda nake so.

To launin labulen mu, wani lokacin mu kan sa jajaye, wani lokacin mu sa farare, wani lokacin mu sa koraye. Labulen mu kusan kala biyar ne. Idan wannan yayi dauɗa mu kan cire wani mu saka wani, mu cire wani mu saka wani haka mu ke yi. Amma wanda mu ka fi so mu ka fi ƙauna ya fi dadewa a ƙofar gidan mu, a ƙofar ɗakunan mu shine jajayan. Domin sun fi burge mu kuma, sun fi burge masu ziyartan mu, in sun zo gidan mu, sun ma fi tsada. Saboda haka su mu ka fi so a cikin gidan. Wani lokacin mu kan iya sa fararen su ma su jima domin su ma suna da kyau sosai. Labule ne samfurin, samfurin ƙasar Cana. Masu kyau ne labulayan mu, saboda haka. Amma waɗanda mu ka fi soyuwa da su, mu ka fi sonsu a cikin zuciyar mu, su ne waɗannan, um, jajayan. Daga su sai fararen. Su ne labulen da mu ka fi ƙauna mu ka fi so a cikin zuciyar mu.

Ina sam sam bana tauna goro domin shi goro yana da sinadari na nicotine a cikinsa. Shi kuma sinadarin nicotine yana cutar da lafiyar ɗan adam kuma mafi akasari a al'adarmu za ku ga tsofaffin mutane ne suka fi amfani da shi. Sai kuma waɗanda suke ɗan shan sigari ko tabar wiwi. To amma ni kan sam bana amfani da shi saboda malaman kiwon lafiya wataƙal likitoci suna ta faɗakar da mu akan mu guji nicotine, mu guji nicotine domin yana idan ka na ci kana girma yana sa rawar jiki. Jikin mutum yana rawa kamar yadda suke cewa mu guji ta'ammali da naskef sosai domin idan muna shan sa yau da gobe jikinmu idan ya tsufa za mu diga rawar jiki. To shima haka goron haka suke faɗakar da mu. Saboda haka sam sam bana amfani da shi. Kuma idan na ga ma wani yana amfani da shi nakan iya kiransa in ce misali “Sadiq ka daina amfani da goro saboda goro zai cutar da lafiyar jikinka.” Sannan zai canja maka kamannin haƙorinka. Za ka koma kamar tsoho, za ka koma kamar ƙazami da sauran makamantansu. Saboda haka kwata kwata goro baya cikin layin tsarin da wanda zan yi amfani da shi. Bana amfani da shi kuma idan na ga wani ma yana amfani da shi nakan hana shi ya yi amfani da shi.

To, yadda nake magance matsalolin aikina shine idan aiki ya cike mun duhu, na ga abubuwa sun takura mana, sun dame ni, na kan iya zuwa in nemi shawara wajen abokan aiki waƴanda muke aikin tare da su. In faɗa musu matsalolina, ga abin da yake damu na gashi, gashi, gashi, gashi. Saboda haka menene mafuta? To su za su faɗa mani su ce ga abin da ya kamata a yi, ga abin da ya kamata a yi. Mu haɗu mu tattauna batutuwan da za su kawo mani, za su kawo mani daidaito a cikin aikin, za su kawo mani sauƙi, za su fitar da ni daga cikin dukkanin matsalolin da nake fama da shi a cikin aikin. Sannan na biyu, na kan iya zuwa in samu mahaifina in tambaye shi in ce ga abubuwan da suke damu na a bangaren aikina. A matsayinka na mahaifina na gaba da ni a shekaru, wanda ka fi ni hangen nesa, ya ka ke gani? Ta wace hanya zan bi in magance wannan aiki wannan matsalar ta? To zai faffaɗa mani komai zai bani shawarwari masu kyau a kan lamarin.

To yadda nake ajiye kuɗina nakan iya ajiye kuɗina a cikin bankuna. Bankuna asusun ajiya na zamani kamar su First Bank ko EcoBank ko Jaiz Bank ko Fidelity da dai sauransu ko Access Bank. Amma fa ina ajiye kuɗi a cikin gida. Ko in saka sa karkashin katifata ko kuma in bar su a cikin aljihuna. Amma dai mafi akasari na fi ɓoye kuɗina a cikin bankuna. Idan zan yi amfani da su, sai in je gurin masu POS ɗin kan layi in saka katina na ajiya in cira. Adadin abin da zai ishe ni in bar ragowar a cikin bankuna. Bankunana wanda nake amfani da su kusan guda huɗu ne. Ina amfani da Access Bank, ina amfani da GTBank, ina amfani da Fidelity, ina amfani da First Bank. Shine babban bankin da nake amfani shi. Sai kuma walat walat ina amfani da Money Point, ina amfani da Opay, ina amfani da Palmpay. Amma dai na fi saka kuɗi sosai a cikin First Bank. Saboda shine bankin da na fara buɗewa kuma mafi soyuwa a cikin zuciyata.

To, gaskiya waya ta ba na canja ta akai akai. Domin wannan wacce take hannuna a yanzu, maganar da na ke muku shekarar ta biyar a hannuna. Shekarar ta biyar a hannuna saboda tana yi min komai da komai. Wayata Vivo ce V2025. Saboda haka ina jin daɗinta sosai. Waya ce mai network, tana da lasting na battery, sannan tana da dai abubuwa sosai da sosai a cikinta. Saboda haka ina jin daɗinta, ina jin daɗin amfani da ita. Idan glass dinta ya fashe nakan iya zuwa wurin masu gyara su canja mun. Amma yau ina faɗa muku yau shekarar ta biyar a hannuna ina amfani da ita. Domin canja waya, canja waya ko da yaushe yana ɗaya daga cikin almubazzaranci da kuma ɓata kuɗi. Ba abu ne wanda ya kamata ba. Ba canja waya ne kamacin mu kamata yayi mu tsaya mu gina rayuwar mu ta ɓangarori da dama. Ba a ce yau, yau waya ta fito kamar yadda Apple suke yi. An yi wa Apple kaza, an ƙara yo wata. Kowai ana cin kuɗin mutane. Mutanen da ba su da aikin yi ko kuma wanda kuɗi suka yi masu yawa ba su iya bunƙasa harka kasuwancin su ba. Kowai a ce mutum ɗan gayu ne. "Kaje kayi ta siyo waya kana siyarwa, kayi ta siyo waya kana siyarwa."

Eh ina kallan wata da daddare amma fa sai dai idan lokacin azumi ne lokacin da muke buƙatar ganinsa amma idan ba haka ba, ba abun da ya haɗa ni da zuwa kallan wata. Domin ai ni musulmi ne, na san lokacin da wata yake fitowa, na san lokacin da wata yake komawa. A addinin mu ko al'adan mu ba ta ware mana wani yanayi da za mu je mu dinga kallan wata ba. Saboda haka ni ba na kallon sa kwata-kwata. Sai dai idan watan da muke so ne, watan azumi ya fito mu ganshi a zahirance, wata ya kama za mu ɗau azumi, wata ya kama za mu sauke to wannan shi ne. Amma ni ba na kallon wata da daddare domin addinin mu bai nuna muni wani yanayi da zan je in zubawa wata ido domin kallon sa ba. Wannan shi ne dalilina na rashin kallon wata. Ba na kallan wata da daddare kuma da ma ai iya dare wata yake fitowa ba da rana ba, ba da safe ba. Iya dare ne daga dare zuwa alfujir wayewar gari kafin rana ta leko.

Eh idan na fito atisai ina iya tsalle a igiya. Tsallen igiya shine wanda zan riƙe ta hannu bibbiyu in daga tsalle ina jujjuyata domin rage tumbi na in samu ya ɗanye ƙasa. Shi ne kawai yasa nake tsallen igiya. Ina iya yin tsallen igiya sosai da sosai.

Ina kallon taurari da daddare idan sun fito amma fa sai dai idan fita nayi na gan su ba kawai musamman in fita kallon taurari ba. Domin idan na ce ko da yaushe zan fita kallon taurari, yayin da suka fito, to ina ga zan iya zai zama ɗauko wani abu ne na daban wanda babu shi a al'adan mu, babu shi a addinin mu. Zai zama wani abu ne na daban wannan zai zama kamar zan saɓa wa addinin mu ko kuma al'adan mu. Saboda haka idan ka ga na tsaya kallon taurari fitowa nayi yawona na gan su to zan iya ɗaga kai in kalle su amma hakan nan saboda jin daɗi ko wani abu makamancin haka in tsaya kallon taurari wannan ba na yi sam-sam.

Wurin aikinmu yana nan lafiyar sa ƙalau. Wurin aikinmu yana da kyau sosai da sosai fiye da yadda mutane suke tunani. Wurin aikinmu guri ne mai kyau wanda yake a ƙayace wanda mutane duk wanda ya zo gurin sai ya ba shi sha'awa da yanayin haɗin kan da muke ciki tsakaninmu da ma'aikata, da yanayin haɗin kai da ake ciki tsakaninmu da manyanmu da ƙanananmu. To guri ne mai kyau saboda haka duk wanda ya zo gurin aikinmu sai ya ba shi sha'awa.

To madubin da muke da su a gida ba su fi guda uku ba. Na farko glass ɗin ɗakin mu, madubi ne. Sannan kuma muna da madubi a cikin banɗaki, muna da madubi a cikin bedroom ɗin mu. Saboda na banɗaki idan zaka wanke fuskar ka kana wanka, zaka ga abin da kake wanke wa. Na ɗaki kuma idan ka zo kwalliya bayan ka gama wanka, kakan iya dubawa Shi kuma sai madubin glass ɗin ɗakin mu wata kan taga, shi ne. Maduban gidan mu guda uku ne, guda uku muke amfani da su.

Eh, nakan magance koke-koke ta hanyoyi da dama. Ya danganta da wane irin koke aka kawo mani. Za ka ga koke ne matsalar 'yan unguwa, a'a koke ne ta ɓangaren siyasa ko kuma koke ne ta hanyar, ta hany-- ta ɓangaren iyali ko kuma koke ne ta ɓangaren 'yan'uwa. Koke ne a-- koken kala-kala ne amma nakan iya magance su ta hanyoyi da dama. Misali, ka kawo mun kokenka akan wani, zan ce to zo faɗa mani mene ne matsalar ka. In ka faɗa mana kafin in yanke hukunci, shi ma zan kirawo shi wanda ka kawo matsala a kansa, in ce to kai ga abin da wane yace. Yace kaza, yace kaza, yace kaza. Saboda haka mene ne gaskiyar magana, gaskiya ya faɗa ko kuma ba haka bane ba. Kaga wanda aka kawo koke zai iya cewa gaskiya ne ko kuma ya ce ƙarya ne. To idan ya ce gaskiya ne, to shikke nan wannan matsala za ta zo da sauƙi. To me yasa hakan take faruwa? Zai faɗi dalilinsa na hakan sai mu san hanyar da zamu bi na magance hakan. Idan kuma ya ce a'a ƙarya ne, to shikke nan wannan kuma koke ne mai wahalar warwarewa saboda wancan ya ce anyi kaza, wannan ya ce ba'ayi ba. Sai mu kira wo shi, kai me yasa ka ce ba'a ba? Zai faɗa mana dalilinsa wanda watakila mu gamsu, watakila mu ƙi gamsuwa. Shi kuma wancan wanda ya kawo koken shi ma zai mu kira wo shi tuga abin da wane yace a kan koken da ka kawo. Ya ce ba haka bane ba. Saboda haka biya ake ciki mene ne matsalar. Za mu ji tabakinsu, tanan za mu gane me gaskiya, za mu gane mara gaskiya, za mu gane me ƙarya, za mu gane wanda ba ƙarya yake yi ba. Haka, a haka za mu ke gane ma-- mu ke warware koke-koken al'umma da sauransu.

Mukan samu sosai da sosai. Akwai yaran da sukan bijire. Misali idan an je aiki an jima ba a samu kuɗi ba a wajen aikin sukan iya bijirewa su ce a'a su ba za su ci gaba da wannan aiki ba, dole sai an biya su kuɗin aikin da aka yi a baya. Dole sai an biya su kuɗin aikin da aka yi a baya.

Ina iya yin iyo sosai a kowane irin ruwa saboda na iya ruwa sosai da sosai fiye da yadda mai tunani yake tunani. Idan na kunna nutso a nan, nakan iya tafiyan minti talatin a cikin ruwa ban ɗagoba ko kuma fiye da haka. Na iya ruwa sosai da sosai musamman ma idan na saka iskar da zan shaƙa wacce bayan na zabga nutso a cikin ruwa. Na iya ruwa sosai, na iya iyo sosai da sosai kuma ina jin daɗin iyo saboda idan ina yi yana ba ni nishaɗi, yana sa ni nishaɗi sosai da sosai.

To, lokacin wanka na ya danganta da yanayi, yanayi ne. Lokacin sanyi ne ko lokacin zafi, na kan yi wanka da safe idan rana ta fito bayan sallah isha'i ma na yi. Ya danganta da yanayi, yanayi, yanayi ne. Kuma lokacin yakan juyawa, inda sanyi ne da sassafe, na dawo daga sallah asuba na kan ɗumama ruwa in yi wanka na. Ko kuma da daddare na dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki, shi ma na kan iya ɗumama ruwa in yi wanka.

Sosai ma kuwa. Ai idan babu shi bana iya bacci. Domin mu a nan Najeriya muna fama da matsalar sauro. Dole sai kana da sange. Gidan sauro kenan da shi za ka iya amfani wajen baccinka. Dole ne sai kana da sange. Idan ba ka da sange duk inda ka kwanta na kwana ɗaya, kwana biyu ba a cikinsa ba, toh washe gari za ka iya tashi da zazzabin cizon sauro wanda aka fi sani da Malaria kuma yana jikata mutane. Za ka ga wani lokacin har ya kan rikiɗewa ya koma ciwon hanta. Ai ta fama, ai ta shan wahala. Saboda haka shi ya sa bana taɓa iya kwanciya bacci ban ɗaura gidan sauro ba. Dole sai na ɗaura gidan sauro wato sange nake iya yin baccina.

A'a ni bana son latti kuma bana son mai latti. Idan muka sa lokaci, na ce ga lokacin da nake so mutum mu haɗu da shi idan ya ƙara mana minti ɗaya ne, minti biyu zuwa goma to raina yakan ɓaci. Saboda haka ni bana son na ɓata wa kowa rai a yayin yarjejeniyarmu da shi. Saboda haka nima kuma bana so a ɓata mani. Shi yasa duk alkawarin da mukai, in na ce zan zo wurinka ƙarfe goma to kafin ƙarfe goma zuwa duk inda tara da rabi ta yi, na shirya na kamo hanya sai dai goma ta yi mana a wurinka domin mu haɗu.

To application ɗin da nake son amfani da shi a wayata shine akwai application na Opay, akwai application din pampay sannan, akwai TikTok, akwai WeChat, akwai Instagram, akwai Facebook. Waɗannan dai su ne manya manyan application da nake amfani da su a cikin wayata. Sannan ina amfani da application na AudioMac da Boomplay. Yauwa, sannan wajen editing ina amfani da application na Lumotif.

To gaskiya nafi son kofi domin idan nasha kofi hankali na yakan kwanciya. Ina jin nishaɗi sosai da sosai. Ina son kofi fiye da yadda kake tunani amma ba wai son kofin yasa bana shan shayin ba a'a, dukkansu ina sonsa amma dai nafi son kofi. Ina son kofi kuma ina shansa musamman da safe ko kuma kamar ƙarfe shida na yamma haka zuwa ƙarfe takwas na dare zuwa goma. Ina son kofi sosai da sosai.

Eh ina riƙe lema amma ba sosai ba domin mafi akasarin yawo na a lokacin ruwan sama a cikin mota nake yawo. Idan kuma zan fita ma na ga hadari ya taso, nakan iya haƙura da wannan fitar ba sai na fita ba saboda gudun kar a samu matsala in fita ruwa ya dake ni da wasu abu makamantan haka, ko kuma in fita a diga ruwan ba a ɗauke shi da wuri ba makamancin haka ne. Amma ina amfani da ita leman a lokacin ruwan saman amma gaskiya ba sosai ba, ba sosai nake amfani da ita ba.

Kai 'ya'yan itatuwa ina son gwanda, ina son abarba da kankana da lemo da tufa. Musamman ma tufa ina jin daɗin amfani da ita sosai da sosai. Sai lemo na ɓawo, ina son lemon ɓawo sosai da sosai. Ina ƙaunarsa saboda idan na sha shi har wani nishaɗi ne yake zo mun na musamman. Da ita kanta kankana da gwanda din, dukansu ina ƙaunarsu fiye da tunanin mutum. Ina sonsu sosai da sosai saboda haka, saboda san da nake musu mayasa duk lokacin da zan kwanta sai na fita na sayo lemon ɓawo na kamar ɗari biyar, ɗari huɗu ko ɗari uku na sha. Domin yana taimaka mun wajen niƙa mana abincin da nake ci a cikin ciki na yana taimakawa sosai da sosai. Ina ƙaunarsa ina sonsa lemon ɓawo ina sonsa sosai da sosai.